Ban cika harkar ice cream. Ice cream kayan zaki ne kuma kayan zaki bashi da kyau a jiki. Yana kawo basir kuma hada ciwon ciki. Ma a namiji da bai kamata ce namiji na harkar kayan zaki haka sosai ba. Sobo da ni ban, ban shan ice cream.

Ina goge hakori yi son biyu a rana amma ya kamata a yi zama son uku. Abin da ya sa in ki sa in goge hakori son biyu shine da safe kafin in tafi aiki sai da yamma ina dawo aiki goge hakori. Da rana ba damun goge baki saboda ina wurin aiki.

Ni dai na fi son shayi fa, saboda kofi yana da, ko zan ce yana da illa ne, yana mai olsa baya iya farkon kofi saboda caffeine da yake da shi a ciki yana kawo ciwon ciki. Amma gaskiya ina son kamshin kofi ɗin ina son shi, hakon shi yana da dadi amma saboda illar shi ne ya sa ban son shi.

Inna je kasuwa ina ciniki sosai saboda kuɗin wasu suna sa kuɗin kaya fiye da abin da ya kamata su saka da shi. Bayan yanayin da mutum ya sami kanshi nan zan kulla wahalan samuwa. So dole mutum yayi cinikin kuɗin kayan da aka samu misi a kasuwa saboda gama kaɗan samuwa abu karike a hannu.

Yanzu don gaskiya bana saurara radio, saboda me? Ban da ma radio. Radio da nake da shi mai amfani da Bluetooth ne, bashi da su FM da mutun ze ji. Sai dai ko in yi radio na in kalla fim, ko kuma in ji waƙoƙi da shi. Waƙoƙin kide-kide shine yake jin radio da shi. Ma ba kuwa ne da lokaci a wata rana ma inayi kusan sati biyu ban kunna ta ba.

Naman da nake, naman da nafiso shine naman akuya da naman shanu. Ban cika so naman kaza haka. Amma naman akuya akwai kamshi da yake dashi, duk an da ake dafa shi sikaji kamshin shi. Abinda yasa nafiso naman akuya nan. Naman shanu ma ina ɗin son shi amma sai aka babbaka shi aka sa mishi barkono. A yishi abinda bature suka cewa peppermint yauwa haka in ke son shi.

Kaf ana tara sa bar kuɗi sosai bayan shekarar nan da ya wuce da karamin kuɗi na ajiye ba. Ama na ajiye kusan dubu talatin a sabobin dari biyu-biyu na canja ta domun 'ina jin daɗinta dadin sa ga ina laushi a hannu. Ga ɗaɗin na ajiye cikin ajiye kuwa a cikin wallet in ka ajiye cikin jakka ma yana da kyau. Kaga sabon kuɗi in ka jeshi shi ko kallan da ake ma mutum fiye da tsofaffin kuɗi a hannu.

Shan maganin kullum, ai to na zama mai ciwo kinayi. Mai ciwo ke shan maganin kullum. Ban shan maganin kullum sai dai in ciwo ya rike ni kamar ciwon kai ko kuma na dawo daga aiki akwai gajiya sosai na gan ba zan iya kwanciya ba saboda gajiyan to zan sha magani kamar farasitamol haka saboda ya ɗam kashe mun zafin jiki to insamu daman bacci.

Gaskiya lokacin da na fi jin daɗin shekara shine shekara na dubu biyu dubu ashirin dubu biyu da lokacin da abubuwa suna da ɗan laushi, kaya ba su yi tsada ba, al'amura ba su yi yawa ba, akwai ƙau nan juna lokacin.

Shagon da nake fi zuwa shine shagon Provision, inda ake sayar da su biskit, su burodi, su kayan shayi da wasu ƙananan abubuwa da su sabula wanka da wasu makalin. Yanda shagon da nake zuwa kenan. Amma banda shagon nan babu abin da in ke zuwa a wani shago, banda wannan na faɗa haka na lissafi.